Ku gaya mana game da mutanen da kuka gama wani aiki dasu. A wajen aiki na haɗu da mutane kala kala, mutane ne mutanen kirki, masu son ci gaba, masu son ƙaruwar juna yasu-yasu. Na haɗu da mutanen ne wajen wani aiki da muka gabatar watan da ya gabata. Abin da muke tattaunawa da su shine mun zauna mun lissafa, mun tattauna akan taya zamu gama aikin a cikin lokaci kuma muyi shi da inganci yadda ko a gaba za a iya neman mu. Muna taimakon junan mu ne idan an ba mutum wannan aikin. Idan wani ya riga gama nashi sai wannan ya zo ya kamawa wannan aikinsa. Domin mu samu mu gama aikin cikin haɗin kai kan lokaci ba tare da mun samu wani tsaiko ko mun samu wani matsala a wajen aikin ba. Aiki yana haɗa mutane daga wajaje mabambanta, kuma hakan yana kawo haɗin kai, yana ƙara amuntuwa, yana ƙulla alaƙa kuma yana ƙulla abota.

Me za ku ɗauka idan dole ne ku bar gida? Eh, ya danganta da inda zan je. Shi zai ba ni damar sanin me zan ɗauka. Da farko dai abin zan fara ɗauka shine wayana duk ma in da zan tafi wayana kuma abin da ya sa, me ya sa shi, abin da ya sa zan ɗau wayana, zan iya fitar da kuɗin da zan hau abin hawa da su idan zan bar gida. Sannan in da zan je zan amfani da wayana zan tuntubar cewa inda zan je, wanda zan je in samu, yana nan ko baya nan. Eh, zan iya barin kaya sai daga baya su. Zan iya dawo in ɗauke su daga baya. Amma dai abin da zan fara ɗauka shi ne wayana. Domin waya tana da matuƙar muhimmanci kuma tana taimakawa sosai wajen ganin cewa ba ka manta wani abu ba. Kuma in ma ka manta, za ka iya ƙira da wayarka tuntuba ka ji cewa wayan za ka iya tuntuba da wayan ka ji cewa eh, abin da ka bari yana nan ɗin.

Yadda iyali suke ajiye kuɗi eh, hakan ajiye kuɗi ne domin buƙatun yau da gobe ko larura. Domin rayuwa ba za ta yi ba. Dole kana buƙatar wani abu da ba bukata shi. Kuma ba za ka taɓa samun abun da ba ka da shi ɗinnan ba. Face kana da riƙe da kuɗi a hannunka. Eh, mafi akasari amunan wanda yake riƙe kuɗi shine maigida. In ba maigida ba sai matan gidan matar sa ke nan. Kuma dalilin da ya sa ake ajiye kuɗi shine don buƙatun rashin lafiya, ilimin yara da kuma buƙatun yau da gobe na rayuwa. Eh, yaya ake tsarawa? Akan tsara ne. Akan tsara yadda ƙasafin kuɗin zai kasance a kan daidai gwargwadan da shi maigidan yake samun adadin, a kan adadin kuɗin da shi maigidan yake samu. In aka duba ya duba adadin kuɗin da ya ke samu to zai ga menene ya kamata a siya wanda zai kai ma misalin na tsawon wata guda sannan za a cire kuɗin magani, za a cire kuɗin makarantar yara, sannan za a cire wanda kuma za a cigaba da juya su a kasuwa wannan shine ake tsarawa kusan kowa yana da irin wannan tsara. Eh, cire kuɗin abinci, kuɗin makarantan yara, kuɗin da rashin lafiya yanzu za a siya magani. Sannan kuma da emergency fund wanda ko ta kwana kenan kuɗin ko ta kwana suma akan ajiye su daban.

Yaya muke tafiya zuwa wurare? Eh, yadda muke tafiya zuwa wurare shine dai baza ka tashi ka tafi ka bar gida ba ko ka bar wajen aikin ka ba tare da kasan inda zaka je ba. Na farko misali zan tafi kasuwa ne, to na san kasuwa zan tafi. Zan, in tari abin hawa in tambayi shi nawa zai kaini waje kaza sai ya ɗauke ni ya kaini. Na ji na siya abin da zan siya sai na dawo. Ko kuma zan tafi ziyara ne gidan ƴan uwa to idan na tashi zan nemi mai abin hawa ko in tafi a ƙafa in babu nisa. In kuma da nisa ne zan hau mai a daidaita ko mai mota ya ɗauke ni ya goya ni ya kaini har zuwa garin da zan je in gari ne zan bari. In jiha ne ma zai kaini. In wani ƙasan ne zai kaini har na isa dai inda nake so na isa naje na yi abinda zan yi sannan na jiyo na dawo zuwa ƙasa na. In kuma makaranta zan tafi daga gida zan fita daga gida na hau hanyar da zai kaini zuwa makaranta ina tafiya har in ƙara sa makaranta. Idan masallaci ne ma haka. Idan kasuwa, idan zan je yawo wajen abokaina da sauransu. Idan kuma zan je wasan ƙwallo haka zan taka zan shirya daga gida in ɗauki kit na in tafi har in, in tafi in hau hanya har in isa zuwa filin ƙwallo mu yi wasa. In mun gama wasa na dawo gida na yi, na ci gaba da al'amuran da na saba yi na yau da gobe. Wannan shi ne yadda muke tafiya zuwa wurare. Idan kuma tafiyar mu da yawa zamu yi zamu haɗu ne a waje ɗaya in muka haɗu a waje ɗaya ko da ace ba irin abu ɗaya zamuyi ba amma tafiya amma dai mukan haɗu a waje ɗaya. In muka haɗu sai mu kama hanyar mu mutafi in a mota ne za a jira sai mota ya cika. Idan a babur ne yawanci mutum ɗaya, mutum biyu suke yin tafiya zuwa mutum uku idan babu kaya kenan. Idan kuma kai kaɗai ke da baburin ka ba na haya ba ne zaka kama hanyar ka, kacigaba da tafiyar ka har ka isa zuwa wajen da za ka je.

Zan yi magana ne a kan wani ƙarar inji da ya damemu a unguwarmu. Akwai wani inji da ake niƙan shinkafa, shinkafa mai ɓawo wadda ake maida ta ta zama shinkafa normal. Ƙara gare shi da yawa kuma mafi yawan lokaci sai da daddare ake kunna wannan inji. Kana tsakar baccinka cikin natsuwa da salama sai ka ji inji yana ƙara tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, haka za ka ji yana ƙara. Yana girgiza, girgiza sosai fa, kuma irin injin nan ne wanda ake sa ma gas. Mai fetur ne ake sa mashi ko gas ne. To in amma in kuma injin yayi shiru, sai kaji unguwanma baccin duka yafi maka daɗi ƙaran babu daɗi, har cikin kunne, kana baccinka cikin aminci da salama amma ka ji lokaci guda ana tada injin nan ka ji kamar ka kuka. Inda ma kana da hali za ka yi yanayi tsiba domin ka samu ka yi baccinka irin bacci ya taso maka sosai fa sai ka ji ƙara inji tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, haka za ka ji yana ƙara. Ka ji ka kai ƙaran fa me yawa ka ji kamar ma ace gidan ka da glass ka yi shi saboda karan ya daina shigowa sai dai kaɗai kana jin girgizan ƙasan kaɗan kaɗan kaɗan. Amma ya za a yi dole a yi haƙuri saboda ya riga da wanda zai faru saboda na local area ne ba za ka ce za a tada mutum ba sai a fara ce maka aika na masa baƙin ciki ko hassada ko kaza kaza ko ace daman ka yi ai ka za tun da ba kai ke da shi ba dole ka sayi an takura ma kuma akwai haƙƙin da za mu yi cewa a cire shi inda unguwar mu ne muna da ya an takura mana da, ana shiga haƙƙin al'umma da yawa ba wai jekaɗai ba al'ummai da yawa ana shiga haƙƙin su saboda wannan ƙaran injin da yawa. Tsakan dare fa sai kaji inji wai yana tun, tun, tun, tun kaji kamar za ayi girgizan ƙasa kasa zai buɗe fi sa bi lillahi.

Maganar gaskiya ban jure ma barkono mai yaji saboda da ina son yaji sosai ina cin yaji a abinci amma yanzu bana jure ma yaji kasantuwar cewa ina da ulcer ma ni yanzu haka dan am alhaji ya zan ce ne ma da hausa don yaji yana yana cutar da ni sosai don in ma na cika shan yaji sosai gaskiya gudawa ya ke sa ni bana jure yaji sosai amma za ka ga sauran mutane ba ruwansu wani zai sa yajin da za ka ci abinci da shi sau huɗu ko sau biyar zai sa shi abinci ɗaya ya ci. In dai ka ga na ci yaji to zan sa shi ne a sama sama saboda kawai ya kasance abincin ya don yi daɗi yadda ya kamata be yi dai ka ji shi ga abinci amma ka ji babu tasting sosai shi ya sa na ke ɗan dai sa yajin kaɗan kaɗan ba sosai ba yadda dai kar in cika yadda kar in cika yajin, shi ya sa na ke ɗan sa yaji kaɗan kaɗan ba sosai ba amma ba kowane lokaci na ke amfani da yaji wani lokacin ma ga yajin amma ba zan ba zan amfani da shi ba saboda wani dalili. Amma ina ci haka nan saboda dole ne ba za ka ce ba za ka ci abinci ba ba yaji wani lokaci kasantuwar ka an saba a baya wasu abincikan kuma dole haka suke in ba da yajin ba ba za su shiga ba babu daɗi za ka ji shi, to shiyasa ko ba yawa dai ake ɗan saka yajin domin a rage kuma abincin ya ba da ma'ana ya ba da fasali ka ji daɗin shi wajen ci a baki kuma ka ci yadda ya kamata domin ya ɗan zauna. Tunda in abinci an saba cin shi da yaji daman da yajin ake cin shi in ka ci babu yajin to za ka ji cewa kamar ba ka ci abinci ba za ka ji shi salaf kawai dai kana tutturawa ne maganin yunwa ba wai dan kana jin daɗin abincin ba to kuma hakan dai ba zai wani ba da ma'ana ba a ce ga abinci amma kawai kana tura su kamar dutse dole to za ka ɗan sa yajin dai ko ba yawa ka ɗan harhaɗa haka ka tuttura ka kama kanka.

Ina amfani da kuma ajiye abubuwa na a yanar gizo. Musamman a wannan lokaci da na kasance ɗalibi mafi yawan abubuwa na da suka danganci karatu da makaranta nakan aje shi ne a yanar gizo. Kuma a wannan ƙarni da muke ciki, da karatu ya kasance a yanar gizo, mafi yawanci kana gida za kayi karatun ka, za a yi lectures ka gani a yanar gizo. Sannan irin su receipt na biyan kuɗin makaranta, hand out, takaddun CA, jarrabawa, duka document ɗin ka na makaranta ajiyansu a yanar gizo yana da matuƙar muhimmanci da amfani. Saboda idan ka aje shi a yanar gizo zai zamana cewa ba za'a iya tempering waɗannan kayan da ka aje a yanar gizo ba. Za su kasance cikin aminci da salama idan ba har dai kam mutum ya manta abubuwan da yake wannan ba. Kalmomi.

Eh, abin da nake yi idan mura ta kama ni, nakan nemi maganin mura a asibiti na sha. Nakan sha Quantis, Heartifet, Septrin da sauransu domin su ne maganin mura na asibiti. Idan kuma na gaggajiya, zan sha akan dafa mun citta da marke da sauransu a dafa su. Idan suka tafasa sai a tace, sai a bani. Nakan yi sati biyu, sati ɗaya muran bai tsaya ba amma mafi yawanci dai bana wuce fiye da sati biyu. Sannan murana ya warke. Na samu sauƙi, na dawo daidai yadda nake magana. Kuma idan mura ta kamani nasha magani naji be ba, nakan tuntubi likita kona faɗa a gida aje a gayawa likita cewa bana lafiya, ga adadin kwanakin da nayi ina mura, wani lokacin muran tana zuwa da tari me ko bata zuwa shi dai in an faɗa masa zai yi ƙoƙari wajen ganin cewa ya faɗi maganin da za'a sha. In aka sha wannan maganin shine za a samu sauƙi a warke daga wannan murar baki ɗaya. Wannan yana taimakawa sosai kuma zan iya ba da shawara cewa wajen ganin duk wanda bai lafiya, ya fara tuntubar likita, ya faɗa masa cewa ga abin da ke damunsa kuma ga adadin kwanakin da yayi yana wannan mura, yana tari ne ko baya tari. Idan yana tari toh sai a haɗa masa da na tari. Idan baya tari kuma a ba shi iya adadin wannan maganin na muran kar a ba shi na tari. Domin abu biyu ne mura na iya zuwa da tari wata kuma ta zo babu tari. To kar a ba mutum maganin tari idan har muransa baya tari. Idan kuma muransa da tari za a haɗa masa dukka guda biyun ne, da na muran da kuma na tari domin ganin cewa ya samu sauƙi a lokaci guda. Hakan zai taimaka. Amma idan mutum ya sha maganin tari baya tari toh ya sha kamar ya ma kansa maye. Kawai ya karɓi magani ba tare da cewa yana da wannan cutar da ya sha mata magani ba. Wannan yana iya zuwa ya ba shi matsala a gaba.

Sannu ba ta hana zuwa. Zan bayyana yadda take aiki. Wannan karin magana yake aiki. Ana cewa sannu-sannu kwana nesa. Tafiya a hankali baya hana ka isa inda yakamata ka isa a kan lokaci. Tafiya a hankali kula da lafiya ne, kula da kai ne, kula da rayuwa. Wani lokacin gaggawa baya da amfani wa ɗan adam. Domin kana iya zuwa garin gaggawa ka je ka jima kanka ciwo ko ka halakar da kanka ko ka cutar da wani. Kana iya zuwa garin gaggawa a doke ka. Kana iya zuwa garin gaggawa ka ji ciwo. Kana iya zuwa garin gaggawa ka ƙone. Kana iya zuwa garin gaggawa ka yi aikin da ba shi yakamata ka yi ba. Ko ka saka wani abu a inda ba nan yakamata ka saka shi ba. Ko ka yi wani abu da bai dace ba saboda gaggawa. A ƙarshe za ka zo ka yi dana. Sani ka kasance cikin fushi. Ja ake cewa sannu sannu kwana nesa abinda sannu sannu kwana nesa take nufi shine zaka iya abin da ya kamata. In har kabi mataki ɗaki ɗaki zaka yi shi yadda ya kamata sanda ya kamata kuma a inda ya kamata kayi. Amma garin gaggawa kana iya zuwa ka haɗa siga da gishiri. Ma'anar haɗa siga da gishiri shine wani abin da yakamata ga inda za ka sashi sai ka sashi a inda ba nan bane wajenshi. Ta ake so duk inda mutum zai je ko zai yi ya natsu, haka abubuwan su ka kasance saboda gaggawa. Kuma mutum na iya yin mantuwa saboda gaggawa ko ya cika ma kansa abubuwa yasa ya zo ya ruɗe kansa ma ya fara ciwo. Wannan kenan a ta.